Kana fin so bas ko taksi? Ni in zan je wani guri da safe, ina fin je gurin da, da tagzi, saboda tagzi ba zai dauka mutum da yawa ba. Amma in bas ne zai dauka mutum da yawa, lokaci zai, zai tafi. Saboda haka ina fin so in je wani guri da tagzi saboda in je gurin da sauri.

Yaya ka ke shakata lokacin hutu? A wani lokacin hutuwa na, ina shakata sosai saboda in ban je wurin aikina zan, zan je ina gida ne ina yin hutuwa. Ba na je wani, wani guri saboda hutu yana da, yana da amfani a jiki sosai. Ina yin hutuna sosai. In ba, in ba na je wani guri na yin hutu, zan je gida ne in yi hutu sosai, in yi bacci ko in yi wani abu.

Wane lokaci kake wanke kayan ki? Ni in zan yi wanke-wanke kayana ranar Sunday ne nake yin wanke-wanke saboda ba zan je wani ba, ba zan je, ba zan je gurin aiki ba. Zan-- ina gida ne. So ina, in ina gida zan yi, zan, zan, zan iya wanki sosai. Saboda haka ranar Sunday ne nake yin wanke-wanke na. Saboda ranar Sunday ɗin a gida ne, a gida ne nake. Ba na je wani guri. Zan yi, zan yi wanke ɗin sosai.

Wadanne apps kake amfani dasu sau, sau da yawa? Ni app da nake amfani dasu sau da yawa. Guda ina amfani da WhatsApp dina da yawa saboda shine nake yin chat da mutane guda ɗaya kenan. Guda biyu ina amfani da X app dina da yawa saboda ina kallon wane abubuwa da yake faruwa a garinmu Nijeriya ina kalle a X app. Duk app ɗin da WhatsApp da X ne ina amfani dashi sosai. Ina yin amfani da app da nake turo kuɗi da yawa saboda in zan turo kuɗi a ko in na siya wani abun shine zan yi, zan yi amfani da shi da zan turo kuɗin saboda haka ina amfani da su app ɗin da yawa, WhatsApp app da X app da app da ake turo kuɗi.

Kana bada shawara aiki? Eh ina bada shawara aiki a gurin aiki dina amma shawara ɗin kaɗan kaɗanne. Bana bawa shawara sosai saboda, saboda akwai mutanen da basu so a basu shawara. Saboda haka in zan baka shawara zan, na sani ni da kai muna tare sosai kafin ince zan baka shawara. Ai ake ne nake bawa shawara a gurin aiki dina amma in ba, ina san bamu tare ba zan baka shawara ba. Zan, zan, zan riƙa kallo ka ne.

Wane abincin gargajiya kake so? Eh ne, abinci garg-karka-karkajiya da nake so sosai shine tuwo da miyan kuka. Saboda tuwo da miyan kuka tun, tun da nake ƙarami ne nake cin su tuwo da miyan kuka. Saboda shi ina fi so shi sosai. Na, ina, ina son in ringa ci koko, eh, eh, eh, eh, in ringa ci tuwo da miyan kuka kullum, kullum zan ci shi saboda ina, ina so shi sosai. Amma ina, ina shan koko da ƙosai in ba, in ban gan tuwo da miyan kuka ba. Amma su, su, su wani abinci ina, ina, ina, ina so suna fi son su sosai, sosai. Ina cin su sosai, sosai.